Wane shago kake fi zuwa? Gaskiya wannan tambayar indai ana so a yi ta da daidaitacciyar Hausa. Akwai ɗan tangarɗa, eh kuma yanda za a gyarata shine a ce "wane shago kafi zuwa?" wato kiɗan nan kake, eh akwai ɗan matsala a cikinsa. To wane shago na fi zuwa? Ba zan iya ƙayyade shagon da na fi zuwa ba. Saboda mu shaguna anan akwai yanayin abubuwan da suke siyarwa. Akwai shagunan da iya kawai ruwa da abubuwan sha suke da lemuka suke siyarwa. Alal misali kace fiyawata, ruwan jarka wato ruwan gora sannan kuma nau'ikan lemuka na sha da moran rayuwa. Sannan kuma muna da, muna da shaguna wanda suke saida iya kayan abun ɗaya shafa ma'auni hatsi, maiwa, alkama, shinkafa da sauran su. Wanda iya duk kayan da ake aunawa suke, suke siyarwa. Sannan kuwa muna da shaguna wanda suke saida kayan amfani wanda ake kawo su daga kamfani. Alal misali irin taliyar ʼyar kamfani sannan akwai irin maggi da abubuwan da suka yi kama da haka. Sannan muna da shaguna kuma wanda shi kuma iya zallar kayan miya. Abin da yashafi kayan ɗanɗano, ɗanɗano na miya wato ya haɗa maggi da nau'ikansu, ya haɗa kuka da kaɗawa, da gargajiya, ya haɗa da man girki, manja da duka abun da yake kama da irin wannan abubuwa. To haka mu gaskiya shago, yanayin shagunan suke. Ba wainan super market bane ba wanda kome da ruwanka, dukkanin wasu buƙatunka za su- shagunan wanda dukkan wasu buƙatunka za su runga biya maka. To gaskiya ko wanne daban. Hatta abin marmari su ma za ka ga ɓangaren su daban. Kayan miya wanda ake siyarwa abin da ya shafi kayan miya, kayan lambu su ma za ka ga shagonsu daban. Hakan ya haɗa tumaturi, tattasai, alayyahu, yakuwa to sai ka kuma kayan marmari su ma shagonsu daban. Irin sai muce kankana, gwanda, lemon zaƙi da haka. Toh shiyasa bazaka, mutum ba zai iya irin wannan yanayin mutum ba zai iya ƙayyade wa ga wane shago ya fi zuwa ba a'a. Wane shago yafi zuwa dangane da bukatansa. Saboda yanayin buƙatu gaskiya nafi zuwa shagon da ake saida kayan abinci. Domin duk matsalar da mutum zai fara magancewa ta gida zai fara magance. Matsalar abinci ne wanda yake ya zama wajibi. Sannan yanayin lokacin da yake yanada ƙarar kuɗi shine zai faɗa wa abubuwan suke nan moran rayuwa, kayan marmari da abunda yake kama da haka.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wannan tambayar gaskiya da farko tana da, ɗan buƙatar a duba ta. Musamman ana magana akan dai-daiciyar Hausa. Ana cewa wane hannu wane. Wane hannu kake amfani da shi? Wane hannu kake amfani da shi? Haka ya makamata ce. To, dangane da hannun da nake amfani da shi, ah, gaskiya kusan ba hannun da bana amfani da shi. Kawai dai abin ya danganta da irin aikin da nake so na yi da shi. Akwai guraren da za ka yi amfani da hannu biyu. Akwai guraren da za ka yi amfani da hannu ɗaya, ɗayan ma na dama. Akwai kuma gurare ke ɓantattu suma da za ka yi amfani da hannu ɗaya, na hagu. Wane, wane waje ne za ka yi amfani da hannu biyu? Kana-- ina amfani da hannu biyu ne duk lokacin da zan ɗaga wani abu wanda yake mai nauyi, ko abun da ke kama da haka. Kamar buhun shinkafa ko kuma, eh, abin da ya shafi noma. In za ka yi da fatanya ko kuma migirbi ko masassafi. Wannan duka abubuwa ne wanda suke am-- suke buƙatar ka yi mi-- ka yi amfani da hannu biyu. Kuma ni ma da hannu biyu nike amfani. Sannan akwai lokutan da nake amfani da hannu ɗaya na dama. Wane lokuta ne? Lokutan suna ɗaya daga cikin lokutan su ne lokacin da zan gaisa da mutum. Ina amfani da hannun dama ne. Mu gaisa da shi, shi ma ya bani na, na sani dama. Sannan abin da ya shafi in za ka-- zan miƙa wa mutum wani abu, ina amfani da hannun dama, domin miƙa masa wani abu, wanda bani ba kenan. Sannan cin abinci, ina amfani da hannun dama wajen cin abinci, a, kowane iri ne. Da abin sha, ina amfani da hannun dama wajen shan abun sha. Sannan abin da ya shafi hannun hagu shi kuma, ina amfani da shi, ah, sautari a cikin banɗaki. Abin da ya shafi duk ƙazanta ina yi da hannun hagu. Wato, yayin da na-- zan yi sarki, ina amfani da hannun hagu ne domin tsarki. Yayin da zan ɗauki wani abun ƙazanta a waje ko kuma a cikin ɗaki, ko duk dai abin da ya shafi ƙazanta, to ina amfani da hannun hagu ne, domin in ɗauke wannan ƙazantar. Bana sama hannun dama ko kaɗan a cikin sa.

Ko sau nawa kake karɓan kira a aiki? To yanzu gaskiya a kusan lokaci ne wanda za a ce lokaci ne wanda, wanda aka sami cigaba. Duk wani buƙatu na wajen aiki ba kira ka za a yi ba. Duk wani abin da ake buƙata ba kira ka za a yi ba a faɗa ma ta waya ko kuma ta-- ta wayan tarho ko kuma wayan tafi da gidanka ta hannu kenan. Sai dai akwai group group na WhatsApp da, da sauran haka na makaranta. To duk wasu bayanai da ake buƙata ana ɗora shi ne anan inda kowa in ya hau zai gani. Sannan wasu abubuwan wasu saƙonnin wanda ake, ake so su je kunnen kowa a lokacin da ake buƙata bayan an tura su cikin group group na makaranta. Za a turo shuwagaba ni subi ajujuwa, su bi ofis ofis da ajujuwa domin sanarwa da mutane halin da ake ciki kuma domin su ma mutane su sani, su ɗauki mataki a kan wannan, a kan wannan saƙon da aka bayar daga makaranta.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh gaskiya ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai sosai. Don ba kowa nake yadda ya tura mun abu ba ta wayata, musamman ma daga kwamfuta. Domin kwamfuta nan ne ake samun cututtuka da yawa. To ba kowa bane nake yarda ya tura mun abubuwa ta kwamfuta. Na gwammace na je yanar gizo gizo, na ɗauko duk abun da nake da buƙata fiye da a tura mun. Domin nauyinsa, domin rashin nauyinsa kuma domin wahalarsa, indai ana samunsa a kafafen yanar gizo gizo.

Kana iya kunna wuta? To wannan tambayar gaskiya ban gane me ake nufi ba sosai da sosai. Kana iya kunna wuta, wuta iri iri ce na farko da akwai wutan nefa sannan na biyu kuma da akwai wuta wadda ake kunnawa. To in har tambayar ta kasance kana iya kunna wuta ta. Ta girki a lokacin da ake sanyi, domin me? Domin mutum yaji ɗumi ɗakinka yai ɗumi to gaskiya in dai wannan ita ce tambayar wannan bana yi gaskiya. Bana wannan bana kunna wuta domin jin ɗumi gaskiya. Amma kunna wutan nefa domin ganin haske a kusan kullum muna cikinsa. Sanan kunna duk de wannan duk kawai ne muna yi. Wancan ɗin ne dai da na faɗa bana yi.

Kana iya tsalle igiya? To gaskiya wannan tambayar adaidaitaccen Hausa akwai ɗan tangarɗa a cikinta. Me ya kamata ace abin da ya kamata ce wajen siyakin wannan tambayar shi ne, kana iya tsallake igiya ko kuma kana iya tsallen igiya? To amsa ga wannan tambayar la'akari da ni shi ne, eh. A gaskiya akwai wasa na tsallen igiya wanda ake tsallake igiya. Mutum zai riƙe doguwar igiya makimanciya ta da hannayensa, zai ringa bulbula igiyar yana tsallakewa da ƙafarsa. Inayin wannan dan na kai ƙwarewar da zai zanto ma, eh, su igiyoyin ina canza musu makanansu. Wato ina sa hannuna na dama ya koma hagu da kuwa hannun hagu na kai shi dama. A duk lokacin da nake tsalle-tsallen shi ma. To kaga ƙwarewa ce take sa irin mutum ya yi wannan tsallen, ya tsallake igiya. Kuma akwai tsallenma da nakeyi na shi tsalleken igiyan dai har ila yau. Shi ne lokacin da nake tsallakewa, sai mutum ma ya rasa wannan igiyar ta ina take bi. Ta ina nake tsallake ta a ƙafa ta. Kuma a hankali nake to amma mutum zai kasa ganin igiyan nan ta wane gurbi take bi, take nake tsallake ta.

Laa, Anti hasina wallahi safara tana da jama'a sosai. Kin san ta ai mai sakin fuska, ce kowa nata. Wallahi in faɗa miki tana da jama'a sosai, sosai in faɗa miki. A unguwar nan wallahi sosai kamar 'yan uwa ma haka suka zama mata wallahi. Anti hasina ai safara ba laifi kamar ma take ita ma gidanta wallahi gidan salama alaikum ne kamar ma. Wane launi labulenku suke? Labulenmu launin su kamar yanayin ruwan albasa albasa haka suke.

Kana iya ɗaure ƙulli? To, kana ni da-- to gaskiya ni ban iya ɗaure ƙulli ba. Saboda na farko ni ba ɗan dako bane ba. Sanan ni kuma ba aiki nake yi wa da indako be ma'ana ba tasha nake aiki ba na farko kenan. Sannan kuma bana aiki a wani ƙaton shago da, an-an yi siyyaya za, a haɗawa yan dako kayiyyi ki. To, da haka ɗaura ƙulli yana abu ne da me wahala a waje danganin dai gaskiya. Eeh, da dai kamace lissafa, lissafin kuɗi ne. Da dai ace na iya lissafin kuɗi to nan zan yi cewa eh na iya lissafin kuɗi. Amma ɗaura kulli to wannan gaskiya dai ban iya ba gaskiya.

Wane irin nama kake fiso? To, duk irin wannan tambayoyin a cikin daideteciyar Hausa suna ɗan tangarɗa. Ƙwai wajen ɗaya kamata ce an yi gyara. Nan ni wajen yake. Shi ne kace, wane irin nama ka fi so? Ka fi so, shi ne. Kafi ba kake fi so ba kakefi so ba yauwa wannan ke nan. To kafin in faɗi dai naman danafi so, nama iri iri ne. Ah, akwai naman da mu wanda ya halatta a musulunci, akwai naman da bai halatta ba. Wannene irin naman da bai halatta ba shine alal misali naman kare, naman jaki, naman alade, naman mushe da sauran abubuwan da suka yi kama da wannan. Akwai kuma naman da ya halitta, shine abubuwa suma da aka halatta cinsu. Naman akuya, naman abinnan rago da abun da yayi kama da haka. To akwai kuma tsuntsaye suma. O naman da na fi so, gaskiya ba naman, ba naman ko wane nama ina son sa. Musamman ma, um barbaɗa mai maggi, ya ɗan ji kayan ƙanshi wajen soya wa ko kuma wajen dafawa ko kuma wajen gasawa. To irin wannan naman za ka, kana jin daɗi wajen cinsa.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abubuwan da nake yi, abubuwan da ake yi don nishaɗi suna da yawa. Yawan ci mutane wani zakaga ya tafi filin wasa domin samun nishaɗi, wani zakaga ya ɗauki waya yana kallo domin nishaɗi, wani yana kallon fina-finan abin dariya domin nishaɗi to kowa da akwai abubuwan da yake kallo domin ya bashi nishaɗi. Mu kuma wannan abubuwan duk sun saɓa abubuwan da mu kuma muke yi domin nishaɗi. Ni duk abun da nake yana bani nishaɗi, yawanci karatun Ƙur'ani, ko jin karatun Ƙur'ani ɗin kyakkyawan karatu to wannan shi yafi bani nishaɗi gaskiya matuka.

Wanne gidan abinci kake fi so wannan tambayar gaskiya akwai tangarɗa anfi samu ma a dcc hausa. Ya kamata yayi ace wane gidan abinci ka fi so, ba ka ke fi so ba. Gidan abinci wanda na fi so, to shi ni bana zuwa gaskiya gidan abinci domin cin abinci. Nafi ganewa naci abinci a gida gidan abu, abincin gida ya fi mun fiye da in je gidan abinci, ah na ci gaskiya. Don yanayin ƙoshi, yanayin, ah, yanayin ƙoshi da gamsuwa gaskiya na fiye gane wa na ci abincin gida.

Kana amfani da sauro net? Wadda tambayar akwai tangarɗa a cikinta. Kamai yanda dukkan wata tambaya inda na ji da akwai tangarɗa a cikinta ina yin magana. To, haka ma wannan tambayar akwai tangarɗa a cikinta. Na farko ana cewa, abun nan sange. Net ɗin sauro ana cewa sange ko kuma ana cewa, eh ana cewa net. Hausawa suna iya kalmar amfani da net ɗin. Suna nufin gidan abun nan, gidan shiga inda ake shiga ayi kwana ko kuma ace sange. To, eh gaskiya ina shiga. A ko wanne yanayi, yanyin sanyi, yanayin zafi ina shiga cikin net. Sakamakon bawa jikina kariya daga cutar malaria.

Kana sanya tabarau? Eh, tabarau niko nake sanya tabarau. Tabarau iri-iri. Tabarau akwai wanda, uh, yake mai kala na farko kenan. Sannan na biyu akwai kuma mara kala wanda fari ne, wanda abunnan ɗin gilashi ɗin fari ne. Sannan, na, na abun nan kuma akwai tabarau wanda yake mai canzawa da kansa. Wanda idan ka shiga yanayin, uh, hasken rana zai ɗanyi baƙi. In ka yi shiga inuwa kuma ƙwaƙun dayake da duhu sai yai haske. Wannan nau'ika ne na tabarau amma gaskiya tabarau da nake sa akwai ɗai. Kuma na ɗau lokacin yi sai ina amfani da tabarau gaskiya.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Taga ita tana da dalilin da yasa ake amfani da yin da ita, sannan ba ko da yaushe bane ake buɗe ta. Lokacin zafi mutum baya buƙatar taga. Hakanan wasu lokuta na damina ba kowane lokaci bane wanda yake buƙatar taga, domin ruwa ma zai iya shigowa. Sannan lokacin zafi shi kuma shine lokacin da mutum ya fi buƙatar taga domin shigowar iska kai da kawowa ta iska.

Kana zuwa aiki lokaci daidai, to daidai na farko dai sai Allah. Ainahin ƙoƙarin da nake shi ne ina zuwa aiki kafin lokaci. Duk da ina da ƴar tafiya tsakanin wurin aikina da kuma gidan da nake zaune. To, hakan yana ɗan jawo wani lokutu, wasu lokuta ina ɗan makara. Amma dai duk da haka za ka ga nafi-- wanda suke kusa da wajen aikin nawa, wanda suka fi ni kusa da shi na riga su zuwa kuma da wuya haka didda hakan na makara. To kaga wannan alama ce take nuna cewa ina zuwa wajen aikina a lokaci daidai lokaci ko kuma lokacin daidai.